Kana iya tuƙin mota? Eh, ina iya tuƙin mota zuwa kasuwa, makaranta, siyo kayan abinci. Idan kana amfani da mota kana samun sauƙin rayuwa a cikin rayuwan ka. Idan za ka je ziyara wajen ƴan'uwan ka, kana iya tuƙa mota don ka je ka biya buƙata, ka kalle su, ku yi magana cikin wadata da natsuwa da jin daɗi. Iya tuƙa mota na sa mutum ya ji daɗi a rayuwan shi, saboda yanayin halin rayuwa za ka iya zuwa wani waje wani ba shi da lafiya, za ka ɗauke shi ka sa shi a ciki ka kai shi asibiti don neman lafiya. Mota tana da matuƙar ma'ana da jin daɗi da komai a rayuwa.

Wane irin sabulun wanki kake amfani da shi? Ina amfani da sabulun wanki mai ƙarfin wankin ƙafafuwa da hannaye da kuma giyayen kaya a lokacin da mutum yake amfani da shi kafin ya yi amfani da wanda bai kai shi ƙarfin wanki ba. Wannan kuma ya fi kowane kyau a wajen wanki shine Dulo Stramba, wanda yake da ƙarfi sosai don wanke kaya masu tsabta da muke amfani da shi a kowane lokaci.

Kana fin son hawan matakala ko lift? Eh, ina son hawa matakala ko don in motsa jikina, in ƙara ma kaina lafiya da yanayi da juyayi mai daɗi. A kowane lokaci ina son hawa matakala don in ƙara motsa jiki, in gina jikina da jin daɗi da tafiya mai inganci mai ƙara kuzari da lafiya a jikina. Shi ya sa nake jin daɗin hawa matakala don in cimma burina, abin da nake so.

Kana son ɗakin ka yayi haske? Eh, ina so ɗakina yayi haske saboda in riƙa ganin duk abubuwan da nake yi a lokacin da nake yi. Saboda wani lokacin idan ɗakin ka babu haske, wani abu zai iya zuwa ya cutar da rayuwan ka ko kuma ka ajiye abu ka zo ka ɓarar da shi a rashin haske. Haske wani abu ne mai kyau a cikin ɗaki wanda ke sa ɗaki yayi kyau. Ka ga duk abun da kake nema ba tare da ka sha wahala ba.

Yaya kake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci? Ta yadda nake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci a wurina shine, a duk lokacin da na tashi da safe ina tsara abubuwan ne kamar haka. Zan fara abun da nake so a farko. Na biyu, in ɗaura mai lokaci kamar daga safe, daga ƙarfe takwas na safe zuwa ƙarfe sha ɗaya, zan yi wankin kayana. Daga ƙarfe sha biyun rana zuwa ƙarfe uku, zan je na siyo kayan abinci. Daga ƙarfe uku zuwa ƙarfe shida, zan je in kawo wasu itace da abubuwa saboda kada in ba makaina wahala a cikin rayuwana. Duk abubuwan da nake tsarawa, ina tsarawa ne saboda in samu makaina sauƙi da natsuwa, babu takura, babu juyayi ko wani abu da zai ɗaga min hankali in zo in yi da na sani a rayuwana. Amma duk abubuwan da mutum zai aikata aiki akan lokaci yana da muhimmanci. Ayyukan da tsare-tsare ya fi gane aikin da zai yi a cikin sauƙi ba tare da ya ba ma kanshi wahala ba.

Kuna yin wuta da itace? Eh, muna yin wuta da itace. Idan ba itace ko gawayi muna zuwa daji mu sare bishiyoyi, mu yayyanka su. Idan sun sha iska, mu kawo su gida mu ƙona mu yi amfani da su. Don a yawancin gefen arewacin Najeriya muna amfani da itace da bishiyoyin da muke sassarewa. Mu kawo su gida mu ƙunna, mu yi amfani da su a amfanin itace. Saboda itace yana matuƙar amfani a arewa a arewacin Najeriya. Saboda da itace muka fi amfani, ba gas ko fetur ko kalanzir ba.

Yaya kake magana da abokan cinikayya? Ina magana da abokanan cinikayya na tasigogi masu mahimmanci kamar haka. Idan mutum ya zo waje na siyayya ina ƙoƙarin gaya mai maganganu masu daɗi masu faranta rai dam jin daɗin ganin yadda nake gudanar da al'amurra tsakanin su. Wasu ma suke zuwa su rinƙa son yin kasuwanci dani. Iya magana da abokanan ciniki yakan iya sa mutane da dama al'umomi su zo wurin ka dan su rinƙa siyayya a wajen ka. A misali kamar in ce “azo wajen ka a faranta maka rai” ko “a maka dariya” ko “a maka murmushi” duk yana ɗaya daga cikin abun da wanda yake so ya rinƙa ciniki da maƙwaftan shi a wajen cinikayya. Kamar in ce “Malam na zo a bani mangyaɗa na nawa kwalba ɗaya kuɗin ka dubu biyu da ɗari ɗaya” sai in ce “ɗari uku zan ba da” sai in ce “haba” kamar na sato ayi wasa ayi dariya ayi raha wannan yana ɗaya daga cikin abun da zai sa abokanan cinikayyan ka su rinƙa jin daɗin zuwa wajen ka. Suna siyayya suna ƙara yadaka a wajen al'umma suna jin daɗi domin isar da abubuwan da ka ke yi mai inganci ne kuma ba ka wulaƙanta wani balle wani ya ji haushin ka ko wani ya je ya ringa ƙorafi a kan ka har a ɓata maka rai. Magana da abokan ciniki ta siga mai daɗi yana ƙara inganta kasuwancin ka da ƙara ma karsashi wajen al'umma ko kuma a kalli yana yin ka a ji daɗin yadda kake gudanar da al'amurorin cinikayyan ka a wajen masu kasuwanci.

Kana riƙe lema lokacin ruwa? Ina riƙe lema lokacin ruwa saboda lema tana da matuƙar amfani a al'ummar mu. Zaka je wajen aiki an fara ruwa ko za a fara ruwa, dole zaka riƙe lema domin ta tare maka ruwan nan kada ka ɓata littattafan da ka riƙo zuwa wajen makaranta ko kuma ina riƙe lema lokacin da nake isa wajen kasuwanci na saboda nasan lokacin, lokacin ruwa ne. Ina riƙe lema a yayin da zan je kai ziyara saboda kada in tafi a fara ruwa. Ina riƙe lema idan na hau abun hawa a yayin da nake zuwa, naje in na miƙa kada ka na tafiya ruwa ya jiƙa ka ko kuma ka sha duka ruwa ba tare da lema ba. Lema tana mana amfani sosai misali zuwa wajen makaranta zaka riƙe lema, zuwa wajen aiki zaka riƙe lema da duk inda kake so kaje zaka tafi da lema a lokacin ruwa ko kuma rana.

Wane irin nama kake fi so? Naman da na fi so shine ina son naman rago. Naman rago yana da daɗi ya fi min naman sauran nama amma ni na fi son naman rago. Naman rago ina jin daɗin naman rago idan aka soya shi ko kuma aka min farfesu ina jin daɗin naman rago.

Yaya kake tafiya zuwa wurare? Ina tafiya zuwa wurare ne da ƙafafuwa na. Kamar in ce zan je kasuwa. Idan na sa ma raina zan je kasuwa a ƙafa, to a ƙafa zan tafi. Idan kuma na sa ma raina zan je asibiti a ƙafa, a ƙafa zan je. Idan kuma ina da kuɗi zan iya tafiya duk inda nake so na je a lokacin da nake so na je ba tare da na ba ma kaina wahala ba.

Menene burin ku a aikin? Burin ku a aiki shine kowanne ya zo ya ga ana kawo mai abubuwan da mutum zai iya aikatawa. Kamar an kawo maka niƙa, eh ina yi. A ba ni na ansa na yi na gama musu ayyukansu. An kawo mun ɗinki, na ansa na yi na kuma gama na ba su abinsu. An kawo min gyaran mashin, na ansa na yi na gama na ba su abinsu. Ayyukansu duka na kalla ma a wuri ɗaya kuma na gama na sallame su.

Kana amfani da ajiya a yanar gizo? Eh, ina amfani da ajiya a yanar gizo ba don komai ba saboda halin rayuwa ta yadda muke ciki. Kamar ajiyan kuɗi ko ajiyan takardun mota ko gida. Don gujin kada ambaliyar ruwa ya zo ya ɓata mun takarduna na makaranta ko takarduna na mota ko na gida ko na kamancin haka ko kuma kuɗina nake ajiya a yanar gizo. Don yanar gizo wata kafa ce wanda duk wani wanda ya san abin da yake yake amfani da jin daɗin ajiya a yanar gizo.

Kana biyan kuɗi ta waya? Eh, ina biyan kuɗi ta waya. Kamar a misali mutum ya zo ya yi min aiki, ina biyansa. Ko kuma mutum ya zo ya yi aikin gajere ko na tafka ko na ita sarwa, in biya shi ta waya. Ko kuma in je in biya bil ɗin NEPA ko WAEC ko wani abun da ya shafi ɓangaren payment da zan biya ta waya na. Manhaja ce cikin sauƙi da ta zo mana. Mu kan biya kuɗi ta waya cikin sauƙi. Za mu biya kuɗin wutar lantarki, kuɗin ruwa, kuɗin jarrabawar makaranta, kuɗin makaranta. Duk muna biya ta ya-ta-ta waya saboda samun sauƙin rayuwa.

Me kake ji ranar biyan albashi? Ina jin daɗi ranar da zan ga na kwashe kwana talatin ina aiki ba tare da kuɗi a hannuna ba. Da zaran an biya ni albashi ina jin daɗi in ga kuɗi ya shigo hannuna, in je in siya abubuwan da ba ni da shi na abinci ko kuma in biya kuɗin haya ko kuma in biya wasu kuɗaɗen sinima da na ara don na samu sauƙi da kwanciyar hankali da nishaɗi a cikin rayuwana. Ina jin daɗin biyan bashi a lokacin da albashina ya zo gare ni.

Wane gudu na fanka ka fi so? Gudun da na fi so na fanka shine number two, lamba biyu. Abin da ya sa na fi son gudun fanka lamba biyu saboda iska tana ba ni iska daidai da daidai ba tare da ta dame ni ko ta sa mun ciwon mura ba ko kuma ta sa mun wani ciwo da zai dame ni. Gudun fanka na fi son gudun fanka lamba, lamba biyu.

Kana iya duba lambar QR? Eh, ina iya duba lambar QR a yayin da naje babban waje siyan abu. Nake dubawa da wayana don in tabbatar da ingancin abun nan mai kyau ne ko mara kyau ne ko kuma lokacin amfanin shi ya riga ya ƙare. Don lambar QR, lamba ce da take sa mutum mai natsuwa mai nazari wanda ya san ya kamata yake gano wasu abubuwan da ba tare da kowa yake gane amfanin QR ba. Ina duba lambar QR ne saboda in kare makaina gujin wata matsala da abin da zan ci ko abun da zan siya ingancin shi in ga yanayin tabbataccen abin da suka sa a jikin QR.

Sau nawa kake tsarkake gidanku? Ina tsarkake gidanmu sau biyu ne a rana. Idan na tashi da safe, nakan kakkaɓe yanar gida da lungu-lungu. In na gama kakkaɓewa, sannan in zo in share gida. Idan na share gida sai ka ga wajen ya yi kyau da kyan yanayi, kyan fuskar waje. Waje ya tsaftace. Sau biyu da nake yi ke nan da safe. Da yamma kuma idan na tashi, idan na dawo, saur tunda na riga na kakkaɓaya na. Ina zuwa ina ganin sauran ledan fiyowata, ledan ruwa, ledan buredi da dukkan abin da haka sai ni tsince-tsince in sa shi a kwandon shara.

Kana tafiya kasuwanci? Eh, ina tafiya kasuwanci domin gudanar da siyayya na da cinikarya na. A misali, na je kasuwa, kasu yin kasuwanci. Zan sayar da raguna na, shanayena, kayan hatsi, abinci da na kai. Ina zuwa in sayar da su a wajen kasuwanci kenan. Kuma haka zalika idan zan dawo gida ina ganin abin da ba mu da shi a eriyan mu a unguwan mu sai in siyo, in taho da shi in kawo shi a unguwa na domin in siyar musu da shi.

So nawa kake rubuta rahoto? Ina rubuta rahoto ne game da labaran rayuwa na a lokacin da na shiga cikin wani yanayi. Ina ba ma wani sa'a dan ya koma, ya zauna, ya fahimci abin da nake nufi na gaskiya ko na karya. Rahoto yana zuwa ne ga wanda ya tabbatar da abin da aka gaya na gaskiya ne ko na karya ne. Hakan ke isar da saƙon ka cikin sauƙi ba tare da ka sha wahala ko kai wani dogon nazari da tunani ba.

Kana sanya agogo a hannu? Eh, ina sanya agogo a hannu a lokacin da na yi wanka na sa kaya. Ina sawa idan zan je wajen aiki don in duba lokacina. Kuma haka zalika idan zan dawo gida ina duba lokacina saboda kada lokaci ya ƙure min a wajen aikina. Ina sanya agogo a hannu don in rinƙa sanin abin da nake yi. Ina bada lokaci bayan lokaci don kada in shiga haɗin aikin da nake yi kafin wani lokaci.

Kana fin son fensir ko alƙalami? Na fi son alƙalami saboda alƙalami da shi ne na ke rubutu don rubuta abu kada in manta a cikin littafi na ko kuma a cikin bangon rubuto na. Da alƙalami na ke rubutun, ya fi min kwanciyar hankali komai, daren daɗewa da baya gogewa. Alƙalami na fi jin daɗin amfani da shi.

Kana duba kalanda kullum? Eh, ina duba kalanda kullum saboda ina sanin kwanakin da nake zuwa aiki da wayanda bana zuwa aiki don kada a samu matsala ga ranakun mako. Shiyasa nake duba kalanda a kullum, kada inyi ɓatan zuwa wajen aiki. Shi ya sa nake dubawa kullum, kullum, kullum. Kalanda tana da matuƙar mahimmanci, in cinye duba ta a kullum.

Menene kake jin tsoro? Abin da nake jin tsoro shine zaki. Zaki shine wanda in na gani yake ba ni tsoro sosai a rayuwa na. Yakan iya ɗaga min hankali, yasa na firgita saboda ina matuƙar tsoron shi sosai a rayuwa na. Ina tsoron zaki sosai da sosai. Shi kaɗai nake gani in firgita. Amma in bayan zaki bana tsoron komai. Zaki nake tsoro sosai a cikin rayuwa na.

Ina kake tofa miyau? Ina tofa miyau ne a ƙasa. Saboda a ƙasa idan ka tofar ƙasa sai ta shanye shi. Idan ka tofar da miyu a ƙasa ya fi sauƙi ba tare da ka rinka ka tofa shi a wani waje ba da in ka tara shi za ka gan shi zuciyan ka ya tashi.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa ƙarfe bakwai na safe idan na tashi nake shisshirya wa ne wanka ne komai in tafi kasuwa na ƙarfe bakwai don in fita da wuri, in fito da kaya in shisshirya kafin masu siya su zo su fara siyayyar su. Idan na fito da su mutane suna zuwa siman cincirundu a kofar kasuwanci na. Ina fita ƙarfe bakwai.

Waɗanne kafofin watsa labarai kake amfani da su? Ina amfani da watsotsin watsa labarai kamar su gidan rediyo, gidan talabijin, irin na saƙonnin da ake tura mana. Mukan amfana da shi da sauraron labaran su. Kamar in ce maku gidan TV, gidan rediyo, gidan wasan ƙwaƙwal da muke amfani da su a alƙaryarmu na nan lahiyar Afirka.

Ina shan ruwa. Nawa ruwa kake sha a kullum? Ina shan ruwa sau huɗu a rana. Idan na tashi da safe kafin na ci abinci, ina shan ruwa. Sannan idan na ci abinci, abinci ya ɗan sauka, ina shan ruwa. Bayan na ɗau awa uku da kusan rabi, ina shan ruwa. Saboda ruwa na da matuƙar amfani a jikin ɗan adam da jin daɗi da irin biyan buƙata a rayuwar ɗan adam da mutum yake amfani da shi a kullum. Saboda amfani da ruwa a kullum sau huɗu yana da daɗi da ƙara ma mutum lafiya da karsashi da ƙwanji a jiki.

Yaya kake gina dangantakan ka da kasuwanci? Ina gina dangantaka na da kasuwanci na ne ta yanayin da mabukaci yake zuwa waje na amfani da dama da brobin a kan kasuwancin da mutum zai aikata a kowane siga ta barayin fahimtar juna. Kamar a misali in ce, wane na kasuwancin abu sai da kaji ko kuma ni ina kasuwancin sai da manja, zan iya ƙoƙarin halaƙan mu ta haɓaka tare domin samun ci gaba a kasuwanci.

Yaya kake bikin ranan haihuwarka? Ina bikin ranan haihuwa na ne a lokacin da kwana ya cika daidai da ran da aka haife ni. Muna tara mutane da dama don su taya ni murnan ranan haihuwa na, da abokanai na da yan uwana da dangina.

Ina kake ajiye makullan ku? Muna ajiye makullan mu ne a cikin ɗaki cikin dombil. Anan muke ajiye makullan mu na kowane gurare na ɗaki ɗakuna ne, ɗakin kaji, raguna da sauraran wajen ɗakin janareto da sauran ma'ajiyoyin gurare.

Kana karatu kafin ka kwanta? Eh, ina karatu kafin na kwanta don in yi talawa mai ƙarfi saboda komawa makaranta a kan lokaci. A duk lokacin da kai karatu kafin ka kwanta, ya fi zaman maka a kai da tunawa da za ka yi da safe kafin ka fara jarrabawa ko gwaji a makaranta ko kuma wajen aikata aiki ko kuma wajen miƙa saƙo kafin tabbatarwa.

Yaya kake gujirewa zafi? Ina gujerewa zafi ne a yayin da na ji zafi na ke zuwa, in nemo ruwan sanyi da zan yi wanka da shi ko kuma in samu ruwan sanyi, in ci abinci da shi, in yi amfani da shi. Shi ya sa na ke ƙoƙarin shiga waje mafi sauƙi ko in kunna AC, in samu jin daɗi a rayuwana saboda zafi ba kowa yake son shi ba.

Sau nawa kake amfani da wayarka? Ina amfani da wayana awa ashirin da huɗu, saboda wayana ita ce abokiyar rayuwana, abokiyar hirana, da ita nake yin magana, nake ɓoye duka wani sirrina da wani jawabin rayuwana a kwanciyar hankali ba tare da wani ya san abin da nake aiwatarwa ba. Ina jin daɗin amfani da wayana a duk lokacin da naga waya a hannuna nakan iya aiwatar da abin da ban taɓa tunani ma zan aiwatar da shi ba a lokacin.

Yaya kake kammala aiki a lokaci? Ina kammala aiki a lokaci ne a lokacin da na sa cewa ina so in fara daga ƙarfe uku na safe zuwa ƙarfe biyar da rabi na yamma. Idan har na sa lokacin da zan fara aiki zuwa lokacin da na sa, zan yi kuma zan gama. Ina kammala aiki a cikin lokaci saboda na riga na tsara ma kaina lokaci. Da ban tsara ba, da ba zan yi amfani da lokaci ba saboda lokaci abu ne mai muhimmanci sosai da sosai. Shi ya sa na gama aikina a kan lokaci.

Yaya kake shaƙata lokacin hutu? Ina shaƙatawa a lokacin hutu da na ɗaukan makai na, nake samun daman da nake zuwa rafi na yi wanka ko na je inda ake buga ƙwallo ko kuma in je inda ake hawa takalmin taya don in faranta makai na rai a lokacin da nake so in biya makai na buƙata. A duk lokacin da na zo na ga ina ƙoƙarin aikata aiki, ina ƙoƙarin na samu na ga na yi duk abin da zan yi akan lokaci ba tare da ina ɓata makai na lokaci ba, shi ya sa nake jin daɗin shaƙatawa a rayuwa na a bakin rafi ko kuma wajen wani wasa mai ɗauke da ɗaukar hankali.

Wane irin fim kake son kallo? Ina son kallon fim ɗin wasan yara wanda zan ga yara suna yin abin tunaba ya. Ina jin daɗin rayuwana ina kallo ina samun nishaɗi tare da iyalaina a wajen kallo. Kallon fim ɗin yara yana sa a rayuwan ka ka rinƙa gane wasu abubuwan da in ka ga wani yana yi za ka mai uzuri a cikin rayuwar ka.

Kana iya ba da barkwanci? Eh, ina iya ba da barkwanci a lokacin da nake ganin ana fira ana nishaɗi. Idan na ga mutanen da suka wuce mutum biyar zuwa shida, zan takawo musu irin labarai masu ɗauke da tunanin ban dariya da ba mutane nishaɗi a rayuwa. Saboda barkwanci wani abu ne da yake ƙara ma duk wani wanda ya san me yake yi tunani da hasashe da tunanin juyayi kamar wanda ya san lissafin rayuwar duniya tafasa ce. Hakan ya sa nakan iya barkwanci don in ba ma mutane dariya su fahimci abin da nake nufi a lokacin da suka nishaɗantar rayuwa cikin sauƙi.

Menene abin da kake yi don nishaɗi? Abin da nake yi don nishaɗi shine in ɗauko takalmin taya na hau daga saman titi na unguwarmu, in taho da gudu in rinƙa hawa. Ina wasa iri-iri da duk abin da nake so a lokacin da na so. Shi ya sa nake son wasan takalmin taya. Yana bani nishaɗi sosai da sosai. Kuma a haka ina birge mutanen da mutane da dama suke so su ma su rinƙa kwaikwayon irin abubuwan da nake aikatawa. Takalmin taya yana bani nishaɗi fiye da komai da komai a rayuwana. Shi ya sa nake jin daɗin hawa takalmin taya ba tare da wani fargaba ba ko tunanin wani abin da zai sa hankalina ya tashi. Ina jin daɗin nishaɗi da takalmin taya.

Kana fin son shinkafa ko tuwo? Na fi son tuwo saboda tuwo na fi jin daɗin shi. A lokacin da zan dawo gida in ga iyali na sun gama tuƙa mun in zuba in ci, in ji daɗi saboda a lokacin da na ci tuwo a lokacin ya ke sauƙa ya ke shiga jikina nake jin daɗi. Tuwo abun abinci ne mai daɗi sosai wanda duk wanda ya san tuwo ya san tuwo yana da daɗi da ƙara karsashi a jiki, da jin daɗin yanayin rayuwa da kuma lafiya mai ingantacciya ba tare da ya saka maka da wani cuta ko abin fargaba ba.

Wane irin wasa kake so? Wasan da nake so shine wasan ƙwallon ƙafa. Da zan ga ana karawa tsakanin wancan kungiyar da wancan kungiyar, wanda zan ga an sa ƙwallo a tsakiya alƙalin wasa ya zo ya bada umarnin fara aikata wasa. Abun da ke ƙara min jin daɗi a lokacin da naga ana wasan, in ga an jefa ma ɗaya daga cikin ƙungiyar ƙwallo a cikin raga. A lokacin wasa ke ɗaukar wuta tamkar yaƙin da ake yi.

Kana iya kunna wuta? Eh, ina iya kunna wuta a lokacin da nake so na yi girki ko in dafa ruwan zafi ko kuma in gasa nama ko kuma in ɗumama abu a lokacin. Saboda wuta ita abu ne mai daɗi wanda in mutum ya kunna za ta biya mai buƙata a lokacin da yake so ba tare da ya sha wahala a cikin rayuwan shi ba saboda shi ne kaɗai.

Kana bada shawara akan aiki? Eh, ina bada shawara akan aiki. A duk lokacin da na zo na ga wani yana aiki bai yi ba akwai ɗan gyara. Ina sanar da mutum domin ya gyara aikin shi yayi kyau saboda wani ya gani shi ma yay sha'awar aikin da yake so a mai a mai irin shi. Dan bada shawara a aiki tana ƙara ma mutane da dama fahimta da sanin ya kamata, da sanin inganta aiki akan lokaci, da kuma sanin hannu da sanin ya kamata.

Yaya kake inganta aikinku? Ta inda muke inganta aikinmu shine idan mun yi abu, mu kan yi shi da inganci. Duk abin da ya kamata mu sa muna sawa don inganta abubuwan cinikayyanmu da masu zuwa cinikayya.

Kana iya faɗa abinci? Eh, ina iya faɗa abinci saboda idan na zo gida na ga babu abinci aka ce an dafa ya ƙare ina ƙoƙarin cewa wa ya cinye min saboda idan na dafa abinci ina jin daɗin yadda nake dafa shi da kaina. In ga na inganta shi, na dawo da komai da komai yayi yadda ya kamata. Dalilin da ya sa nakan iya dafa abinci da kaina ko kuma idan na je makarantar kwana ba tare da na je na siya ba zan iya dafa shi da kaina. In dafa shi, in ci, in ƙoshi, in rufe wani don anjima in ci abu na da kaina.

Yaya kake jin hayaniya? Ina jin hayaniya ne a lokacin da ina kwance maybe ta kusa da mu ta waje ana faɗa ko ana tashin hankali ko ana wani babban taro. Za ka ji gabaɗaya ba ka yanayi mai jin daɗi saboda wannan hayaniyan da ake zai hana ka yin bacci ko kuma yin wani abu da ka sa a ranka domin ka huta ka samu sukuni.

Yaya ake daidaita aiki da rayuwa? Ana daidaita aiki ne da rayuwa a lokacin da mutum yake zuwa neman abinci a rayuwan shi, sai ya ringa yi yana ƙoƙari yana sa aikin nan shine a matsayin rayuwan shi. Saboda idan mutum be yin aiki babu ta yadda za a iya iya daidaita rayuwan shi. Saboda idan har ka daidaita aiki, rayuwar ka za ka ji daɗin rayuwa da mu'amala da mutane cikin sauƙi da natsuwa da annashuwa. Daidaita rayuwa da aiki ga wanda ya san abin da yake yi shine ingancin rayuwar ɗan adam. Sai ka daidaita yadda za ka yi rayuwa kuma za ka daidaita yadda za ka yi aiki, sannan za ka gane yadda rayuwar ka za ta tafi in Allah ya sa.

Kana iya gabatar da rahoto? Eh, ina iya gabatar da rahoto. A lokacin da ina guri wani abu ya faru wanda bai sani ba ya zo ya tambaya, ya ce mene ne ya faru, zan iya ba da labarin duk abin da ya faru a lokacin. Rahoto yana daidaituwa ne a lokacin da wani abu ya faru kafin mutane su taru sosai. Kai da kake wajen a gabanka ya faru shi ne za ka iya bayar da bayanai a kan abin da ya faru.

Kujerunka suna da daɗi? Eh, kujeruna suna da daɗi. Don ina aiki akan su idan na gaji ina jajjuyawa a kan su. Bayan na jujjuya a kan su, idan na ji barci zan danna wani gefe sai ta kwanta, sai nima in kwanta a kan su ina jin daɗin kujeruna sosai ma da sosai.

Kana shan magani kullum? A'a, ba na shan magani kullum saboda ina cikin ƙoshin lafiya a rayuwana. Shi ya sa ba na shan magani kullum. Da ba ni da lafiya ko wani ciwo ya kama ni, zai zama na dole sai na sha magani kullum. Amma ba zan iya shan magani kullum ba saboda lafiyana ƙalau. Ba na iya shan magani kullum.

Yaya kake haɗuwa da abokan ciniki? Ina haɗuwa da abokanen cinikayya na a wajen kasuwanci na, ta inda suke zuwa siyan shinkafa, wake, gero, kaji, shanu, akuyoyi da sauran abubuwa makamancin haka. Misali a taƙaice, mutum zai zo ya ce a bani shinkafa a loka uku, wake loka biyu in musu sauƙi, a yi wasa a yi dariya. Hakan ke iya ƙara ma kasuwanci na girma a idon al'umma da abokanen huddan kasuwanci na.

Kana shan madara? Eh, ina shan madara haka nan zalla ba tare da wani abu ba. Kuma sannan ina shan madara a shayi na. Kuma sannan ina shan madara a ruwan sha na. Saboda haka madara ina shan madara sosai sosai. Don madara duniya ce.

Wane ƴaƴan itace ka fi so? Na fi son ƴaƴan itaciyar mangwaro saboda ita ne nake ɗan ganin ta a yanayin garin da nake a kowane lokaci. Zan iya zuwa idan ina marmari in tsinka in sha ko kuma in siya da kuɗina. Mangwaro ita ce itaciyar da na fi so a rayuwana saboda mangwaro tana da nau'in kala kalan daɗi a baki kala kala. Mangwaro mai warin gawasa ita ce zaɓina tare da binta siga da sauran launukan mangwaro.

Kana lulluɓa da bargo? Eh, ina lulluɓa bargo a jikina idan waidan sanyi ya zo. Dan bargo idan ana sanyi ka lulluɓe ka fi jin daɗin yanayin jikinka da zai yi daidai da waidan da muke ciki. Saboda haka ina amfani da bargo sosai sosai.

Kana iya rera waƙa? Eh, ina iya rera waƙa a lokacin da nake cikin nishaɗi ko kuma idan na samu kuɗi. A lokacin da zan rera waƙan ba ma na sanin ina iya rerawa saboda daɗin da nake ciki a wannan lokacin. Ina iya rera waƙa sosai sosai.

Kana jin tsoron ƙwari? Eh, ina jin tsoron ƙwari, saboda ban san wane ƙwaro bane zai zo ya cije ni, ya sa mun cutar da za a yi ta neman magani ba a sami maganin ba. Saboda haka ni ina tsoron ƙwari sosai da sosai. Don ƙwari abin tsoro ne ga wanda ya san kiwon kula da lafiyar sa.

Kana sayan bel kullum? A'a, ba na sayan bel kullum, saboda duk kayan da nake amfani da su wanduna ba su wuce guda huɗu zuwa biyar ba. Kuma bel guda biyu ya ishe ni in ta rayuwana. Saboda haka yawancin kayana ba masu belt ba ne, da track suit da masu shadda. Dalilin da ya sa ba na siya kullum.

Muryarka tana da ƙarfi ko a hankali? Muryata tana da ƙarra sosai saboda a duk lokacin da zan yi magana, da ƙarra nake yi. Duk wanda zai ji maganan zai ji maganan da ƙarfi kamar ina mai ihu saboda yanayin muryata tana da ƙara ne sosai da sosai.

Yaushe kake farkawa kullum? Ina farkawa misalin ƙarfe biyar da rabi na safe saboda in tashi da wuri, in yi wanka, in dafa abincin da zan ci kafin na tafi wajen aikina saboda kada na makara. Shi ya sa nake tashi misalin ƙarfe biyar da rabi na safe kada na makara wajen aikina.

Kana jurewa barkono mai yaji? A gaskiya bana iya jure ma barkono mai yaji, saboda irin zafin da yake da shi na musamman ne. Duk abin da ya tinkara ma yaji ba san iya cin shi nake ba saboda gudun haifar da wata matsala da barazana da rayuwata.

Me kake yi da yamma kafin ka kwanta? Ina yin yawo iɗan zazzagaya in ga mutane, in yi abubuwan da nake dan, nishaɗantar da rayuwana kafin na aiwatar da wani aiki na kwanton.